Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ƙwarai dagaske nakan raba ayyuka ga wasu wani lokacin idan naga aiki bazan iya yi ni kaɗai ba sai in raba shi ga mutane, sai in ce mutane "Kai ku zo nan ga ayyukan nan", kun gane? Wannan shine da irin tsarin da nake bi wurin raba ayyukan nawa. Sabida haka wannan, wannan shine gamawa. Wannan shine abin da yake.

Kana bada shawara a aiki? Eh ina bada shawara a aiki. Wani lokaci idan na ga aikin ba ni kaɗai ba ne, nakan, nakan kira mutane da yawa in basu shawara in ce ga yanda za'a yi, ga yanda za'a yi. Wannan shi ne yanayin tsari na idan ina so in zo in bada shawara a aiki. Kun ga ai, na yi daidai ko ma a yi abin da ake buƙata ke, ina bada shawara a cikin aiki.